Gaskiya dai, abubuwan da suke da muhimmanci a kasuwanci suna da yawa, amma wanda ya fi kowanne muhimmanci shine kostoma. Saboda shine abu na ɗaya mai muhimmanci wanda sai da shi mai siya sannan za kai duk abin da kake buƙata.